Na fi yin amfani da hannun dama. Domin hannun dama nakan yi rubutu da shi, har rubutun kuma yakan fito da kyau. Nakan yi ɗauraya, nakan yi dafa abinci, nakan yi komai da hannun dama. Bana ɓata lokaci, nakan yi aiki da hannun dama da sauri-sauri a cikin lokaci kuma nakan kammala shi.

Kacici-kacici shine labarbarai da ake tara yara da yamma, in yamma yayi. Za a tara su, a zaunar da su a zauna ana basu labarin abubuwan da ya faru a da, da abubuwan labarbarai kala-kala wanda zasu fahimta, wanda zai ƙara musu wayo, wanda zasu gane. Abubuwa masu kyau a ciki.

Yadda mukeyin aikin kuɗi da waya shi ne zamu nuna kayayyakin da muke sayar da a waya. Muna tallace-tallace, mutane suna ganin abubuwan, kuma haka zasu kira mu a waya su tambayi farashin kayayyakin sannan su sake tura mana kuɗi, su ce mu tura musu. Idan za'a turo mana kuɗin, dun tallace-talle ayyuka a waya tana nan da sauƙi kuma da gwanin sha'awa.

To karin maganar da ya ce gishiri ma magana ne shine, a rayuwan mu na duniya gishiri yana da daɗi amma gishiri ya lalace za a zubar da shi. Amma duk abunda za muyi a rayuwar mu na duniya mu yi shi a zamantantaka muna faɗin gaskiya yadda gishiri ke da daɗi kafin nan inya zuba daɗin shi ya ƙare. Domin mutane su san gaskiyar mu su so mu kuma duk abun da za muyi muyi shi a cikin gaskiya.